Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki. Amma ni gaskiya zan iya ce muku wannan tambayan nlbawai na asalin gane ta bane. Amma ni ina kwana a ciki. In ba maganan da ake yi ma'ana yana tambaya ne a kan ko kwanan cikin gida ko kuma cikin falo ko kuma a ciki dai ba a waje sararin Ubangiji inda daga kai sai haɗari da wata da gajimare ba. Ya ni ina kwana a ciki sosai.